Wayarka na cika ajiya? Wayarka na cika ajiya? Wayarka na cika da ajiya? Eh, ƙwarai da gaske wayata na cika da ajiya saboda, ai, tana da matakin ƙarshe, tana da iyaka na abun da za ta iya ɗauka. Wayata tana da cika da ajiya.